Ya salam alekum. Ina kwana ina keji. Ku ga ya mana gemin dandanwake. Wasu tunani yunfarwa. Yaya ake yi da ma ake ci ya wuce. Kada kukansa ta bayan jawon dano ne. Tunani da ka yi shi, jagora ne kawai. Ban na yi aiki.

Ko gaya, mana ngamin dan yawo da yama. Ina kuke zuwa? Ina kwana? Ina ka zuwa? Tariɗan wa? Ina ke ja? Min kuke tattawuna? Albann damuwa, da na ga amato, ba'an kalibo ana shege.

Kga ya man game da yadda ake kiran kudi aiki a gida, wasu tunani na farawa, saura wa ta kuce anya. Haka ne ake ta cewa kaɗai ku kan ta ta bayan daman ɗanoni. Tunane daga ƙarfi, tagura ne kawai. Rinin gamili aiki, kuri akwai gida.

Ko gaya mana game da ya danginku da suke zamani sha, shauna wai kuke magina, kuke casana wuna, ya buce kuke gyaran juna, hanan ku karanti da gingu su ke zamanin sha, ki zo nan aboki na.

Ku gaya mana game da aikin da ya yafi burge ku amman ba ku taɓa yi ba. Me ya sa ya yafi burge ku? Me yake hanna ku? Za ku gwada yanzu ma a nan ba amma ba ku taɓa yi ba.

Gaja koke ta dagga allo wasu tunani nufawa ban sa wa lokaci nama da kuke yi yananda buya soso ayi kada ku karanta ta bayan da munda launin sunani da karfi tagu rani kawai bana aiki.

Ku gayya mana game da wasan da kuke yin tun kurshiya baya waya koya muku? Hana ya mutu bana daga akwai mai soya ana mashi in ina kuke wasa me yansa kuke da ina.

Ku gaya mana game da tunanin damina waccan shekara meya faru, me ku ka yi? Ana akwai kiɗa kuka manta da bayan damuna nono tunani da aka ƙarfi da gonanin ƙawai suna tunanin damina gamin da aiki.

Kogaya managamin da wuri da kuke son komawa, wasu conaninin farawa da kuce kuka kazanci miyan rangaden zuciyarku. Ta yanda wanzu kuce ana aiki kan jiƙe kazanci koman ma aiki.

Yaya kuken maganan da aka yi yawon damben dan haya da kuke maganan da baba anan sai burai sai baba miya banbata wanda ni kalmomin an yaya muryar ku take da aiki ba aiki.

Ku gaya mana game da ƙirar biriwo don ɗagin kuka, fuge nisha, ƙarifi nawa, tari nawa, mihi, kuke tattaunawa. Bana tattaunawa bana da ɗan giko na da ya so ki nisha, biriyun da ake yi. Ku gaya mana game da ƙirar.

Kugaya, mana gam da abincin titi da kuka fito, inda ake samu namunni, yaƙuce, kukeci, da duka abin ta bayan da namu da na wani tunani da karfi, taguni kawai bana nira dari.

Ku gaya, manne yanda kuke amfani dan taswariya. Na' anya wasu tunanin farawa, ƙanan da ki zo nan ana akwai mana Amidu, Anan nena Abdullah, eh tanan dan gaskiya su sa'e ya wuce Tita.

Kugaya mana gam da abin zaƙi da yake kuke, tunawanci kurjiya wa yaya ake, wannan waya ke yi, ya ceci ake yi, ko nan yayi yanzu, wannan zaƙi da kuke, wannan kugaya, minan zan ci abinci na.

Gaya maangamin da zaburi ko wurin karibara baƙi, wasu tunaninun farawa, ba ya ƙi zama in ka biya ƙi firugwa. Yaya ƙiran yama bana de aiki, baƙi gaya maningamin da zaburi ko wurin karibawa baƙi aiki.

Ku gaya manan gami da ya taron unguwa, wayaki zuwa, me ake tattaunawa, sannu, ina kwana ana zauna wa, kaɗa ku, ka ranta, ta bayan damuna nane, tunani da ya ƙarfe, ta gura ni kawai.

Kugaya mana gam da aiki kula da marasa lafiya bana kusi lafiya babu wahala ana babu canji ana a wurin amsi na da kudi ana nida diri yayyan lokaci ake suke me yake riga wuya ko yake taimakawa.

Biya kuke kare kanku a lokacin jafi. Wasu tunanin farawa miya kuke ta karfi, nema kuke in uwa na kuke ta aron kiɗa ko karanta ta bayan dabun damuwa. Tunani da karfi ta gudanin kawai.

Ku gaya mana yadda kuke sayen kaya. Sannu ina kwana ina gajiya bari in daina aiki. Kuna rubuta yan jarida ko yaya yake tafiya saboda ku bana tafiya karantawa ko wani lokaci.

Kugaya manin gami da kokawa da saurayin wasonin gargajiya da wuce a keji ana ahoyi mola wa yakeji yaya akeyi manin gargajiya usoninu bana da aiki.

Kogaya bana gani da abinci lokaci na gribi, yaɓuji ake samu in ake dafawa ba yake tarawa ba. Minan tarawa wasu tunanin na falawa, minan da ya aiki gribi ba in ta yina de neda de ni ai sina.

Yaya kuke yanke shawara ku zo ku taimaka ku zuba cookie. Minu wandai cookie na yanke na, minu wake ana bani da drela me cookie duba, iya cookie fara, yaya ake karɓana da ake.

Kuba yana idana kuke giya da kananan abubuwa a gida. Min kuke giya an karace wanda linkan na aiki, kukin dasu ba kuke tafanya. Min nogi da bayyanai, da ya kuke abubuwa a gida da daiki.

Ko bayyana nan da kukayi aiki ma ya wa, min nace gidan buruba ya fara kirifina ba, mu yake kimanta an yi, ya wuce kuka wuta, min da ki dai kukarin tabanyan ankali, biraro nan da wanda nuni tunani da karfi.

Yaya ranaku take banbatu a lokacina kaminnan de lokaci rani basu tunani de aiki Minnan wane kuka fito, me yake sauyawa da chafi na, me yake sauyawa da yama, de aiki a babu.